Ya aiki tare da a ƙungiyar mu. Ina yin ta cikin bin dokoki sannan da girmama juna da kuma ƙoƙarin wajen kawo wani abu na cigaba a cikin ƙungiya.

Eh wasan da na fi so, na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Eh wasan ƙwallon ƙafa ina ƙauna shi sosai. Sanan ina ɗan son wasan irin tennis haka, table tennis. Shi ma yana ɗan burge ni amma a wanda na fi so a wasanni shine wasan ƙwallon ƙafa.

Eh, ina wannan ƙoƙarin wajen kare daga kamuwa da irin virus na file-file haka ko watsu abubuwa haka. So ina yin iya ƙoƙari na wajen gadin na yi clear data na WhatsApp wayanda ban san daga inda suke ba. Ina ƙoƙarin in cire su da ga.

Eh nafiii, ina in na samu lif na fi son shi amma mu yawancin da nake yin abubuwa na babu shi sosai gaskiya ba lif. Mata kala ce ta biyu ne muke hawa da ƙafa, da ƙafa ake hawan shi kuma da ƙafa ake saukowa. Amma in na samu lif din ai zai fi hawa da ƙafan sauri.

Eh tsintsiya wanda na fi amfani da shi, ina amfani da uwan ne. Akwai tsintsiyar laushi wanda muke aiki da shi, akwai na kwakwa. Tsintsiyar kwakwa muna amfani da shi a ƙasa haka, shi kuma tsintsiyar laushi muna amfani da shi a cikin ɗaki. Ko wani waje haka me laushi ko tile haka.

Eh, main da nake amfani da shi ina amfani da, ah, irin mai basilif haka wanda yake natural. Bana amfani da irin sauran mai haka ma su sa canjin launin fata. Na fi amfani da mai wanda yake na mai kyau haka dai kawai.

Eh ina iya yin iyo amma ba na dogon lokaci ba. Ina iya yi shi amma ba na dadewa na dogon lokaci. In ɗan yi shi na wasu ɗan lokaci ƙanƙani nakan iya jin gajiya. Ina iya yin iyo amma ba zan iya zuwa gaba mai nisa daga wata mai nisa ba.

Launin labule wanda nafi so ina son kamar shudin labule, shudin labule haka ko kuma a ce ɗan jaja haka. Mai ɗan raga raga so ina son irin wannan labule din.

Eh, ina yin karatu kafin in kwanta. Nakan dan yin karance-karance a cikin shafika daban-daban wanda nake bibiyarsu ko min ilimantarwa da fadakarwa ina yin karatu kafin in kwanta sannan ina ƙara yin wani karatun bayan na tashi daga kwana.

Eh, inganta ayyu kam mu mu kan inganta sune ta shigo da wasu abubuwa na zamani haka sannan kuma mu kan iya ƙara yin upgrade na wasu abubuwa wanda muke aiki da su. Mu kan iya caccanza wasu abubuwa wainda ake na zamani don inganta a wannan aikin namu ɗin.

So ina son ziyartar wuraren karatu haka ko masallaci haka wani guda ake karatu ko wani abu na faɗakarwa. So ina zuwa irin wuraren nan nake wannan, bana so ban cika son zuwa irin wurin shashenci haka ko wani taro da hayaki yana wurin.

Eh wayan da nake amfani da shi Samsung ne a yanzu haka. Ina aiki da Samsung A12 amma ina da muradin canja ta zuwa wani ɗan lokaci. Amma yanzu haka dai da ita nake yin aiki, nake yin abubuwa na yau da kullum.

A'a bani da WiFi a gida, ina amfani da data sim ne. Ina yin subscription na data cikin line na. Amma bana aiki da WiFi sai dai inna fita, in data na ya ƙare ko wani ya buɗe min. A jama'a cikin gida dai, taƙamamme bani da shi, sannan kuma bana aiki da shi. Ina aiki da normal data sim.

A'a, bana son kallon faɗuwar rana, bana kallon shi. Bana irin wannan, saboda wannan irin abu ne kamar na masoya haka ko masu wani abu haka amma ni ban taba tsayawa kallon wani faɗuwar rana ko fitowar ta ba.